Gaskiya ni malamin da na fi so a cikin duka malaman mu. Shi ne malamin turancin mu saboda shi yana da sauƙi kuma shi ya fi koya abu ma yara sannan kuma su gane. Ba ya da zafi kuma ba ya cika dukan yara sabida ya ɗauke dukan mu a matsayin yaransa. Har wasu lokaci ma mu kan yi wasa da shi, mu je yawo, mu je mu siya abubuwa. Wasu lokaci ma ya ba mu kyautan kuɗi. Ka ga irin wannan malaman in an fi son su sabida sun fi kusa da yara.

Eh gaskiya ina buga rubutu da sauri sabida ba sakandare na kyau ina yunibasiti ne. Kaga dole haka in koyi buga rubutu da sauri, ko dai in ce dole na iya buga rubutu da sauri. Kuma ni zan ba da shawara, mutane su koya buga rubutu da sauri sabida, buga rubutu da sauri yana taimakawa wurin ana faɗa ma sannan kai kuma kana rubutawa.

Kana sanya safa kullum? Gaskiya ni ina sanya safa kullum sosai sosai, sabida shi sanya safa yana da kyau. Sabida haka gaskiya ina sanya safa kullum kar inyi karye. Ko a yau ma da safe saida na sanya safa.

Gaskiya ina tsarkake gidanmu ko da so ɗaya ne kowane rana sabida tsarkake gida shi yana da kyau. Kasan wani gida ya kama ya zama abu ne tsarkake. Ba wai abar gida da dotti ba shine gaskiyar magana.

Gaskiya, ina jin hayaniya. Wani abun surutu ne. Bana son hayaniya saboda hayaniya wasu lokaci sai jawoma ciwan kai gaskiya. Bana son hayaniya ko kaɗan. Kare ni karya, shi hayaniya in na ba shi da kyau yana iya kawo tashin hankali. Sha sawa bana son zuwa cikin kasuwa saboda dole ne in kashe cikin kasuwa sai ka samu ana hayaniya saboda mutane suna kasuwanci. Kuma shi kasuwanci ana yin sa yayin kurum dole ne a yi ta magana kuma kaga magana ne yake kawo hayaniya saboda shi magana surutu ne. Zuwa makaranta ma in na lura ana yin hayaniya sai kaga na tashi na bar wurin in jira har sai malam ya zo tukunna sai in dawo saboda ni ba mutum bane mai son hayaniya. Ko a juya ma ana ta hayaniya a makaranta. Yau ma na san ɗa ka ni na fi so ina kallon wasan kullum ka fara gida saboda ni ba mutumi bane mai son hayaniya. Ko in ka je wurin taro ma sai ka samu ana hayaniya saboda haka ni bana son cikin jama'a ko wurin da ake taruwa da yawa saboda bana son hayaniya. To nike yaro ni bana son hayaniya. Wasu yara suna hayaniya sai kaga ni na kama kai na shiru na zo na bawoi. Bana son magana da mutane bane amma ni dai kawai bana son hayaniya ne.

Gaskiya ne lokacin rana ne na fi so. A gaskiya lokacin ranan da na fi so shi ne yau. Kaga kaman yau dinnan ba a ba a zafin rana sosai sabida yawanci ranan Juma'a zafin rana baya cika fitowa se ka ji wejedin ba de sanyi ba, ba zafi ba. Muguntun lokaci ne in ka je makaranta ba raku Jumavba kun tashi ko wurin aiki ma ba raka Jumaba se ka ga an tashi sabida Juma'a an fi so kowa ya samu wari ya huta. Gaskiya ni na fi son Juma'a saboda kuma za ka samu lokaci ka fita yawo da abokanan ka in kanaso. Idan kuma ba ka so ka fita yawo da su ana nuna wasan bol sai ka zouna shiru ka kalli wasan bola bolenka ya sa ka farin ciki in ka gama kallo ka dawo gida ka zo ka ci abincin Juma'an da aka dafa. Kaga hakan nan sai sa ka farin ciki sabida haka ni wannan rana na fi so sosai.

Gaskiya launi bango mu kalar kasane sabida bamu fenta shi ba tukuna. Amma dai ina tunanin ko zamu fenta shi, ina son mu fenta shi baki sabida shi baki baya kama datti kamar sauran ɗin. In bamu fenta shi baki ba, za mu so mu fenta shi ruwan toka sabida su kalolin nan gaba su sun kama datti. Datti baya kama su sosai sabida haka zan so in fenta launi baki ko kuma in fenta launi ruwan ƙasa ko kuma ruwan toka sabida su dinnan ba su kama datti sosai. Amma yanzu a hakan nan bango ni gidanmu ba su da kalaar launi tukunan, an dai yi shi haka ne.

A gaskiya ni wanda ya ke kakkafa mini baya shine mamana ne da kuma budurwa na sabida su biyun in na basu sai na fadi suna siyawa a baya na su nan da na samu cigaba a rayuwa sabida haka gaskiya wannan mutanen ne wacce suke kakkafa mini baya da kuma iyalina. Ba haka ba abokanai na yawancin su basu so suga dai na je gaba. Suna so su ga na fadi iyaye iyalaina da kuma budurwa na ne take so taga na samu na cigaba. Ita ne take kakkafa mini baya sosai.

A gaskiya kar in yi ƙarya rubutuna yana da kyau amma ba kyau sosai ba, sabida farkon tashi na rubutuna ba yi da kyau, yanzun ne ma ni ke ɗan gyara shi, So ka ga rubutuna ba yi da kyau ke nan, sabida ma wasu sukan yi complaint akan rubutuna cewa ba su gane wasu abun da na rubuta.

Eh gaskiya ina fara aiki kullum sabida ni bana wasa da kuɗi ko kaɗan. Sabida haka kullum ne nake fara aiki. Ko a yau ma ina wurin aiki ne nake tura wannan voice note ɗin sabida in samu kuɗi.

Gaskiya ina cin abinci a gida ne. Ban iya cin abinci a wurin aiki ba. Lallai sai na dawo gida na ci abinci, sannan kuma na koma wurin aiki. Ba kawai ni ba na cin abinci a wurin aiki, sai da ba abu ne, inda na saba da shi ba. Ni na fi son abincin gida. Girkin gida ya fi mini muhimmanci.

A gaskiya ni, na fi son kayan zaki, bana cika son kayan gishiri. Ni bana son gishiri ma sosai sabida haka gaskiya ne kayan zaki yafi min niƙa kasu ice cream, su lollipop, su candy, su gadis da sauran su dai. Duk kayan baturayen nasu chocolate su madara wa kaga duk su da suga ne ake haɗa kuma su ɗin ne favorite dina. To nafi su gaga kuma su da suga ne aka fi yin su baɗi da gishiri ba. Ni bana cika son gishiri ma sosai kamar yanda nake son shuga sabida ko wanna rana masu na sha abu mai shuga saboda yana da matakar zaki kuma ni ina so abu mai zaki tun tun baɗi yana da sanyi ba. Haka abu mai zaki mai sanyi shi ya fi daɗi, shi ya fi burgewa ka sha ka samu ka kwanta ka yi bacci ka ruɓe jikinka da borgo shi ya fi.

Gaskiya hannun da nake amfani da ita shi ne hannun dama. Ni ina cin abinci na da hannun dama, aiki ma da hannur dama nake yi, ko rubutu ma da hannur dama nake yi, ko da yake wasu suna amfani da hanur hagu. Amma ni kan da hannun dama nake amfani da shi.

Eh ina iya yin iyo, ina iyo sosai ma, ni ina matukar son ruwa in na shiga ruwa sai in dinga iyo kamar ni agwagwa ne ko kuma ni dabban ruwa ina iya sayawa ma a kasan ruwa na mintoti gaskiya iyon ruwa abu ne mai daɗi.

Eh ina cin citta a abinci amma ba sosai ba, bana cika son cin citta sosai sabida ni ba, bana son abu mai zafi, Abu mai zafi yakan sa bakina yayi min zafi, ko dai ya ƙone ni a zuciya sabida haka, gaskiya bana son citta sosai. Amma dai ina iya cin shi ko da a ce sau ɗaya ko sau biyu a wata sabida na ji wai yana da taimako a jiki.

A gaskiya, bikin da na fi so shine bikin Kirsimeti ko kuma bikin aure. Ko da yake dai ni ina son buka kuwa da yawa amma ni bikin Kirsimeti ya fi mini sabida mutane da yawa mukan taru mu ci abinci, mu sha abin sha, mu yi rawa kowa yi farin ciki ana dariya, ana hira, a haɗu da abokanai, a kashe kuɗi. Sabida haka ni kalar bikin nan ya fi mini.

Eh gaskiya ina son karanta littafai, tun tun ɓa littafai na ban dariya ba ko kuma na nishaɗi ko kuma littafai da yake ɗauke da tatsuniya a cikinsu ko kuma littafai da zai koyar-koyantar da mutumin shi nafi son karantawa. Amma in ba hakaɓa littafai soyayya kam, ni bana son su sabida ni ba ɗan daudu bane kuma ina ƙallon shi kaman yan daudu ne yakama ta su dinga karanta waɗannan littafai. Ina son littafai da zai koyantar da mutum ko dai littafai na nishaɗi ko kuma littafai na ban dariya. So ne wanna littafai da ni nake karantawa kuma wanda nake so in cigaba da karantawa sabida ina so ƙwakwalwa na dai ya ƙara girma ba dai zan je ina karanta littafai soyayya ba. Ai ka ga shi soyayya ba tare da kuɗi ba, duka wannan banza ne. Ko baka iya soyayya ba idan dai kana da kuɗi dole ka samu masoyiya sabida haka gaskiya duka wannan karanta littafai soyayya shirme ne a guri na. Ba dai karanta littafai na nishaɗi ko na koyantarwa waba ko kuma na tatsuniya ko dai na ban dariya duka abunda dai zai ƙara girma kwakwalwa shine wanda ni nake karantawa. In ba haka ɓa ni ina ma sauran littafai ɗin ƙallon shirme ko ɓacin lokaci sabida haka zan ba da shawara mutane su ma su shiga karanta littafai sabida shi karanta littafai yana buɗe kwakwalwar mutum, yana ƙara bashi ilimi, ya koya masa abubuwa da dama da yawa waɗanda sai kai pronouncing ɗin sabbin kalmomi yanda za ka yi magana da mutane. Duka wannan aikin littafai ne suna ƙara maka waɗannan littafai sai ka samu labaran daɗa wanda mutane ba su san da shi ba. Ka ga wannan ya ƙara ma ilimi ke nan sabida haka gaskiya ina son karanta littafi sosai ba ƙarya dai. Hmm.

Gaskiya abun da nake jin tsoro sosai shine kashi ya kama ka a idon jama'a, ko kuma rashin kuɗi, ko kuma ace kana jin ƙisin ruwa kuma babu ruwa kusa sai ka ji dai kamar mutuwar ka yazo. Kuma ba abin da ka iya yi sabida babu ruwa kusa dole ka yi ta addu'a kana kiran Allah ga ruwa yazo kusa ko dai ka samu hanyar da za ka samu ruwa ka sha. Kuma ni gaskiya ina tsoron mafarkin da basu da kyau sabida haka gaskiya kafin ka yi bacci sai ka samu ka yi addu'a. Gaskiya ina jin tsoron talauci sosai. Duk addu'a na Allah ya buɗe mini hanya in samu in rabu da talauci sabida in kana da kuɗi kana da ƙarfi, mutane sai su ba ka girman da ya kamata amma kuma in ba ka da kuɗi gaskiya ka zama abin dariya kenan a unguwannin ku ko kuma duk inda kaje. Mutane sai su dinga mayar da kai abin wasa, abin dariya, abin nishaɗinsu. Bara su ba ka girman da ya kamata ba ko karamin yaro ma sai ne ma ya ma maganar banza sabida haka ni talauci ne nafi tsoro duk mangin mutumi ne mai tsoro. Allah shine abun da na fi tsoro a cikin duka rayuwa na Allah kenan saboda abun da Allah bare iya yi ba.

Eh ina sanya agogo a hannu sabida ni ina sanya agogo a hannu. Kallon babban fashion ne sabida haka gaskiya ina sanya agogo a hannu sosai. Kusan kowanne rana nama, sai ina sanya agogo a hannu. Ina ma wanka na kallo bai cika ba idan ban sanya agogo a hannu ba sabida yakan ƙara ma wakan ƙa haske kai matakar kyau sabida haka gaskiya eh ina sanya agogo a hannu sosai sosai ma.

Yaushe ni ke cin abincin dare gaskiya. Ni bani da lokacin cin abincin dare amma kodayake, mafi yawan lokaci ina fi son cin abincin dare irin karfe takwas. Saboda in na ci abinci karfe takwas, kaga barin jin yunwa, in ce ina son sake cin wani abinci a tsakandare ba. Nakan ga wasu su ci abincin su ƙarfe biyar, ƙarfe shida, sannan kuma su zo suna jin yunwa. Kuma kaga suntashi daga bacci da yunwa, kaga ba lalle bane a dafa abinci washe gari da sassafe. Kaga irin wannan planning ɗin ne yakan kawo olsa. Saboda haka gaskiya, ina fi son cin abinci na a daidai lokaci ba tare da na yi marimari wurin ci ba ne. Kawai dai ina son ci shi a daidai lokaci saboda a rayuwan nan ma sai haƙuri, komai ka jira lokacin sa amma wasu na ga su sun fi so su yi shi yanzu yanzu saboda ace eh sun yi da tsauri, sun riƙa kowa yi. Saboda ace sun yi kaza, sun yi kaza. Amma ni mutumine mai hakuri, ina so ina yin abuna a kan lokacin da ya kamata.

To a gaskiya, idan ke magance matsaloli a aiki, ko da yake ka san ko wanni lokaci dai akwai matsala da ke shigowa, ya fita kuma sannan dole akwai hanyar da ake magance su, ko dai ya kamata a nemi hanyar da za a magance su. Inda nake magance matsala a wurin aiki shine sai in kira duka ma'aikata namu, mu yi shawarwari, a ga wa yane da laifi, duk mai laifi ya basa laifin shi. In kuma wanda za a yi gyarane a kai, sannan a kawo haɗin kai a yi gyara. Ni dai bana son matsaloli suna min yawa a wurin aiki, saboda in matsaloli yayi yawa a wurin aiki, aikin bari ya samu cigabawa saboda a gaskiya ina ƙoƙari sosai ta wurin magance matsaloli a wurin aiki. Ko ƴan gida na za su iya bada tabbacin wannan a kan inda nake magance matsaloli a aiki.

Eh ina cire takalma a gida sosai. Ni na fi son yawo ma ba takalmi, sabida akwai wane kalan daɗin da nike ji in na yi yawo ba takalmi a cikin gida. Ko daya ke dai ƙafa na yakan yi datti, amma duk da haka ni na fi so ina yawo ba takalma, sabida sai in ji ƙafa na ya sake. Na zazzage ƙafa na, gaskiya ba ƙaramin daɗi nike ji, in ina yawo ba takalma ba gaskiya.

Eh gaskiya zan ce kusan kowa ma yana kuka wurin lokacin yanka albasa sabida shi yanka albasa in ya shiga idonka, shekarin gajimawa ne zafi hawaye ya zuwa daga idonka. Se karan tsemin, barkono ne ya shiga idonka. Wasu kuma sai suce ai da albasa ya shiga idonka gara barkono ya shiga idonka sabida bakara min kuka za ka yi ta yi ba gurin yanka shi. Shi barkono kuma sai ka sa hannune a ido amma kuma ka ga albasa shi ba sai ka matsa hannu a ido ba kawai in ruwan yashigama ido ko kuma in idonka dai ɗan kamshinsa gaskiya babu daɗi. Akwai zafi sai kaga hawayena ta zuwa idonka. Ka ga kayi kukan albasa ke nan gaskiya ne ko wane lokaci ina kuka albasa har idan dai na yanka albasa gaskiya dole ne ku kan shigo na zo daga albasa sai ka ga na ringa kuka albasa sabida shi albasa bakaramin zafi yake da shi ba koda yake wasu suke cewa inka na kuka albasa wuya na ƙara wanke ma ido ne.

A'a ni ba na son abinci mai yaji sabida jikina baya son yaji. Na ci yaji sai in dinga jin wani irin sai nima in je gurin wanka in kusan kwana wuri. Ina zub da, ina zub da yawo ko da wasu lokaci ina amai sabida haka gaskiya ni ba na son abinci mai yaji tun da shike jikina baya so. Kaga dole in ce ba na son abinci mai yaji ko da yake wasu suna ma yaji kallon kamar wani abu mai daɗine ko wani abun burgewa sai su ce in ba ka ci yaji gaskiya ba ka cika namiji ba.

Gaskiya ne wasan da nake yi a waje da abokanai na, ni na fi yi wasan ball. Mu fita mu buga wasan kwallon kafa, in aka gama buga wasan kwallon kafa sannan mu yi wasa da juna. Mu ce wa ne ya yi, kaza mu tattuna da iyaranta mu. Muna ta hira kan yaranta mu. Gaskiya ne wannan wasan ya fi mini. Wani lokaci kuma mu kan tafi mu je mu kalli wasan biri ko kuma mu yi wasan dambe saboda ni ina son dambe sosai. Ina son zama ɗan dambe kuma inda hali ka ga shi yasa yana da kyau. Wasa abu ne da zai sa ka, ka ƙara masoya kusa da abokannenka, ka ƙara ƙarfin abokantakanku. Kuma shi wasa yana buɗe ƙwaƙwalwa. Ya kyan sa ka, ka, ka huta da gajiyanka idan kana da wata tunani wani amma in ka je ka yi wasa sai gaga, ya sa tunanin ya tafi. Ko a wayana ma na fi so ina buga wasan kwallo sabida gaskiya ne babban ɗan wasan kwallo ne kuma ina son abun da ya shafi wasan kwallo sabida haka gaskiya. Ba ƙaramin wasa nake ba idande ya zo ta gefen kwallo. Ko a yau ma na kalli wasan kwallo anjima kaɗan ma zan kalli wasan kwallo idan na gama wannan task ɗin sai in je in ta kalla wasan kwallo na. Kaga a hakan zan samu farin ciki da kuma in ɗan ci lokaci wurin kallon was, wasanni na ba tare da na yi wani rikici da mutum ba. Gaskiya shi wasan kwallo yana da kyau. Ban ba da shawara ma tare masu dinga kallon wasan kwallo sabida shi wasan kwallon kafa wasa ne mai kyau. A duka duniya sun san da shi wasan kwallon kafa. Ko da yake wa suke cewa wasan kwallon kafa bai da daɗi ko dai mu ba za ka iya wasan kwallon kafa ba. Amma dai ka samu wasan da za ka kalla wanda zai dinga rage ma lokaci ba wai kullum ka tsaya wuri ɗaya ba. Gaskiya ne wannan shawara nake bayarwa. Hakan a samu a kalli wasa ko dai a samu waɗansu fita wasa in aka samu lokaci. Ba wai mutum zai tsaya wuri ɗaya shiru kawai. Kaga zama shi a wuri ɗaya kawai babu kyau. Dole kaɗan samu wasan da za ka yi ko da ce da ɗan yaran ka ne ka samu dai kana wasa karka dai tsaya haka kawai a ba ka labarin wasan waɗansu. Kai ma ka samu ka yi wasa wasu su kalle ka ko dai ka yi wasa da wasu. Hakan shi ya fi burgewa kuma yana da matuƙar nishaɗi. Wasa shi yana da nishaɗantarwa kuma yana da koyarwa kuma yana ƙara girma abokantaka kuma yana sa abokantaka ya cigaba da zama na shekara da shekaru kuma wasa yana sa abokantakan ku ya ci gaba.

Gaskiya, inda nake daidaita aiki da rayuwa shine in na samu na fita sai in duba inda zan samu kuɗi sabida komai a rayuwan nan ma sai kuɗi ne. Kaga dole ka nemi kuɗi a wannan rayuwa. A ina inda muka samu kam war rayuwan nan sai da neman kuɗi da kuma attsamaci abinci yayi wanka mai kyau a yi shaƙi. Anyi abubuwa da dama su waennan ne abubuwan da ya kamata mu dinga yi a rayuƙar mu saboda shi rayuwa yafi so hutu kuma ba sai ka wahala kanka ba zaka sami hutu in ba dai kai mutumi bane mai son wani babban buri. Gaskiya ni wannan shawara ne da zan dinga bayarwa kowa ya samu yayi abun da bare basa wahala ba wallahi kuwa. Wannan babban shawara ne kuma ina fatar an karɓi shawarana. Kaga inda ni kuma nikeyi a wurin aiki shine in naje iya aikin ɗin nake sa hankalina a kai bana raba hankalina wuri biyu ko na samu ƙira ma bana ɗauka ƙira sai na gama aiki na gaba ɗaya na, na tabbata cewa komai na tafiya akan tsari. Hmm.

Yaya ake inganta aikinmu? Gaskiya ina inganta aikinmu da kyau sosai sabida shi aiki abu ne da ya kamata a inganta shi da kyau ba abin wasa ba ne. Wasu sukan ɗauki aikin su abin wasa amma ni ba na ɗaukan nawa a matsa yin abin wasa.

A gaskiya ni na fi son lift sabida shi ya hau matakala zai sa cinyanka suyi ciwo sannan kuma ya saka fafun ka suyi ciwo. Amma ka ga shi lift yana da sauri ba zai ka sha wahala gurin hawa ba, zai kai ka har duk inda kake so ka je ba tare da ka sha wani wahala ba. Koda yake wasu ƴan ƙauye su sun fi son matakala sabida su sun yarda da cewa in sun hau matakala su suke zaɓan inda za su je. Wasu suke cewa lift zai kai su wurin da ba su so su je sabida ƙauyanci. Wasu suke cewa za su faɗo daga lift, wasu suke cewa a'a lift zai iya kulle su. Ka gani wannan duk ban yadda dashi ba duk wannan halin ƙauyanci ne sabida haka ni na fi son, ni na fi son lift shi ya fi sauri kuma ni ɗan birni ne ba ɗan ƙauye ba. Dole in so lift sosai kuma ni ba na son wahala kaga haka dole in so lift.

A gaskiya maganar da gefen amfani da ajiya a yanar gizo ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai sosai sabida gaskiya shi ya fi, shi ya fi tsaro ma amfani da ajiya akan yanar gizo sabida shi amfani da ajiya a yanar gizo abu ne mai kyau. Wasu yanar gizo masu kan kara ma kuɗi idan kana amfani da shi a yanar gizo in kana amfani da ajiyar ka a yanar gizo. Amma kuma ka ga idan dai kana ajiye shine a gida kuma bara a kara ma komai ba. Kaka sabida haka nina fi so ina amfani da ajiya na a yanar gizo sabida ko barawo ma yazo ajiyar ka a yanar gizo take. Zaka iya ka ɗauki duka ajiyar ka komin nauyinsa komin yawanshi idan dai yana cikin yanar gizo ne sabida haka gaskiya ajiya a cikin yanar gizo yafi batare da ka sha wahala ba. Ni yanzu ma na kai kusan shekara, shekara, shekara da shekaru ajiyana a yanar gizo nake yi. Ni kwararre ne ma wurin ajiya a yanar gizo. Nakan iya kulle kuɗina ma a cikin yanar gizo kamar yadda sai ka ce ka kulle kuɗinka a cikin asusu. Da hakan nan zan iya kulle kuɗina cikin yanar gizo. Ni kamma kuɗi a cikin yanar gizo yafi asusu duk da dai wasu suke cewa ana satar kuɗi a yanar gizo amma kuma ba haka bane. Yanar gizo shi yafi, ka ga shi duniya can zuwa yake yi duk da mutane ma su canja yanayi tunanin su gano cewa ba'a satar kuɗi a yanar gizo. Yanar gizo gaskiya ne inda hali ma adena amfani da asalin kash a komai. Ture-turen kuɗi kawai shi ze fi. Sa'an nan kuma za'a rage wasu cin hanci sabida duk wanda ya sata za ana kalla kuɗin da yake shiga da wanda yake fita sabida haka gaskiya ajiya yafi a yanar gizo. Hotunan ka ma za ka iya ajiyesu komai komai kama za ka iya ajiyesu ina ga sabida hotuna in ka ɗauke shi da kamara na waya sai ka ajiye shi a yanar gizo. Zaka zo ka gansa koma bayan shekaru nawa. Amma kuma idan ka ce ka ɗauki hoton da za ka ajiye shi a ɗakin ka ne, ka ga ruwan sama ze iya zuwa ya bata shi ko kuma ya ɓata ma iska ya wure shi. Lambobin kama ka ga ba sai ka rubuta su a fefa ba. Zaka iya ka ajiyesu a yanar gizo a Gmail. Kaga in ka ajiyesu koma shekaru nawa ne in ka yi login in Gmail naka, zaka samu lambobin abokananka da iyalinka a cikin shi yanar gizo. Yanar gizo gaskiya ajiya a wurin dai yana da kyau kuma idan dai mutane suna yin ajiya a wurin yana matukar jindaɗi sabida ci sabida gaskiya yana burge ni in na kalla mutum wayayye ne ta gefe waya da gefen amfani da yanar gizo kuma shi yanar gizo yana bada nishaɗi. Zaka iya ajiyan bidiyoyin ka, hotunonin ka, lambar wayoyin ka har da ma ajiyan kuɗi gaskiya sabida haka shi yanar gizo abu ne mai kyau kuma zan bada shawara akan a cigaba da amfani da yanar gizo kar a daina amfani da ita sabida yanar gizo yana matukar burge wa.

A'a gaskiya ne murya na ba ta da ƙarfi. Murya na a hankali take tun tun ba idan ina magana da mutum ba ne. Murya na a hankali wasu suka ce wai ya murya na ma yana da daɗin ji, wasu su ke ce murya na na kama da mata. Amma idan raina a ɓace yake murya na gaskiya yana yin babba ba kaɗan ba. Sabida wannan lokacin baran so in saurare ka ba zan so, nima murya na yayi sama sabida ace wannan fa ba ƙaramin yaro bane, balle a ne mai arena shi gaskiya maganar kenan. Amma ko da yake ni na fi son murya mai ƙarfi sabida in ina waƙa, ya zama na ina da babba murya.